Rike lema, kana rike lema lokacin ruwa sosai? Ina rike lema don ba na so ruwa ya jiƙe ni. Ai dole maka mutum ya rike lema sabida ai abu ne wanda ya kamata kana riƙewa koyaushe ko?

Kana da katin kasuwanci? A'a bani da shi saboda har yanzu ɗali-ɗaliba ce ne amma ina da katin ɗalibanci, ma'ana ina da kati da ya nuna cewa ni ɗaliba ce.

Ka fi son bus ko taksi? Eh, ni na fi son taksi saboda taksi ba a cika sosai, mutane ƙalilan ke cike shi. Amma bas ga surutu, ga warin hammata, ga dai mutane su yi ta damun ka da surutai, ga warin baki ga wasu dalilai.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Ina magana da su ta hanya mai kyau, cikin lumana, cikin daɗin, tausassan murya sabida su ji daɗi gobe su ƙara zuwa. Ina musu magana yadda ya kamata.